Kana amfani da kunnen wa? Kana amfani da kunnen wa? E, ina amfani da kunnen wa saboda kunnen waya abune mai kyau wanda yake da daɗin amfani. Ko da misali idan kana cikin mutane zaka iya amfani da shi ko kuma kana kan hanya kana tafiya zaka iya amfani da shi. Ta yanda wani abin ba zai ɗauke ma hankali ba ta yanda ba za ka samu, ah, targado akan wani abin ba. Ina ga wannan abin yana da matuƙar amfani. Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ne ta hanya da dama kamar haka. Hanyan da mutane za su ji daɗinsa, hanyar mutane za su fahimci yaya rayuwa take, hanyar da mutane za ka ba su kuɗi su bi ka kuma su biyo ta yadda ka ke su. Hakan zai sa mutane su, ah, ka jagoransu cikin lumana. Ta haka ne ake jagorantar mutane.

Wane irin kayan ɗaki kike fi so? Kayan ɗakin da nake so, nafi son kayan ɗaki masu kyau, masu ma'ana, kayan ɗakin da kowa bai yi ba, kayan ɗakin da baya alfahari da su. To wannan sune kayan ɗakin da nake so. Nafison su domin sunfi bada ma'ana sunfi ƙayatarwa. Saboda kayan ɗakin da za ka yi murna da zuwan su sunfi bada alkhairi. Ina son wannan kayan ɗakin ne saboda bisa yadda zamani yake, bisa yadda ake tafiya da al'amura, so shi yasa nake son wannan kayan ɗakin. Idan har na tafi da shi daidai haka, to zan ji daɗinsa sosai sannan kuma za-zan ji duk duniya babu wani abin da ya kamata a ce na ji daɗi irin wannan kayan ɗakin. To kayan ɗakin nan yana matuƙar birgini domin irin su gado, su katifa, kujeru da dai sauran su. Wa yana so ne abin da ya kamata a ce mutum yana duba sannan kuma yana jin daɗinsa a haka.

Wane wasa kake son yi? Kuma wasan da nake son yi, ina son yin wasa ne mai kyau wanda da shi za ka ga mutane suna amfana sosai. Sannan kuma za ka ga yanke farci cikin al'amarrin wasa ma yana ɗaya, yana ɗaya daga cikin, yana da daɗi. Za ka yanke farci ne a wasa. Kuma wasa idan ka danganta shi da cikin da za ka wanke farce. Wasan yana da daɗi. To a cikin wasa ina son wasan yanke farce sannan kuma ina son wasan ƙwallo, ina son wasan table tennis, ina son wasan, ah, dambe da dai sauransu. Da abin da ya shafi al'amarrin wasa da ina sonsu, ku sani ko ba kowanne bane ake so, ba kowanne bane ake amfani da shi. Saboda yana yin darraguwa ta ke yanzu, dole mutum sai ya taka tsantsan. Eh, to sannan kuma ga yadda al'amura suke tafiya a kan wasa, dole sai anyi bi, anyi al'amari da dama. Sai an bi anyi wani shige shige a kai, anyi rubutattuka da.

Kana fison fensil ko alkalami? A rediyo ne za a tambaye ka me kake so fensil ko alkalami? Abin da muke so na fison alkalami saboda fensil shi abu ne wanda tun a baya an yi amfani da shi, abu ne wanda tun a firamari muke amfani da shi, abu ne wanda uh, ko da an ce kai amfani da shi yanzu wurin rubutu ma ka ga rubutun ka sai a hankali. Shi yara ne suke amfani da fensil amma alkalami manya ne suke amfani da shi wanda mun kware ba tare da wani kuskure ba za ka yi rubutun ka, ni ba ce ka yi goge ba. Amfani da alkalami ya ma fi daɗi kuma saurara rediyo ma duniya ne. Alkalami ya fi daɗin yin amfani da shi sannan manyan malamai ma manyan mutane na ƙasar nan ma za ka ga da alkalami suke amfani da su. Dan yin amfani da shi hakan zaifi bada citta kuma ya fi sauƙi, ya fi bada daɗi, akan alamarin yadda za ka yi amfani da shi.

Yaya kake ajiye takaddar kuɗi? Ina ajiye takaddun kuɗi ne, eh, ta hanyar da mutane ba za su gani ba. Ina ajiyewa ne kuma ina adanawa ne ta yanda zai zamanto surru a gareni, yanda ba za a zo a mun lalata a kansa ba, yanda ba kowa ne zai zo ya gani ba domin a sace. Ajiyan kuɗi, takaddun kuɗi yana da kyau ko da saboda wani lalura, amma ba wai ko da yaushe nake ajiyewa ba da ko da yaushe nake ganinsa a tare da ni ba. Saboda haka ina ajiyewa ne ta hanyar da kowa ba zai gani ba saboda kuɗi a Turanci ake ce masa privacy. A nan ne zaka gane ina kake al'amarin ka na kuɗi. Wane irin nama kake fiso? Naman da nake fiso, nafi son nama, eh, naman rago. Kuma naman rago ai ya fi daɗi. Kuma naman kaza shi kuma yana da daɗi amma soyayye ya fi daɗi. Idan aka ce za a soya shi, a tafasa a soya, ya fi daɗi. In ko aka ce haka za a yi shi darect farfesu ko wani abu, gaskiya baya daɗi.

Me kake sawa daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Abin da nake saya daga kasuwa ai basa ƙirguwa. Suna da matukar yawa, suna da matuƙar kuma amfani a gare ni. Abubuwan da nake saya daga kasuwa kama daga kaya, kaya, abinci, tufafi da dai sauransu. Duk wani abu da ake saidawa ai a kasuwa ake sai da shi. Saboda haka wannan tambayan nan na cewa me nake saya a kasuwa yayi mini tsauri. Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina yin nisan kilomita aƙalla zuwa biyar. Misali idan zan je kasuwa, idan zan je kasuwa na garin mu a kilomitar da nake tafiya, ina tafiya ne a ƙasa kamar misali kilomita ɗaya. Wanda tafiya ne mai kyau, tafiya ce mai nisa. Misali na gaya muku yanda in zan je kasuwa ina tafiya a ƙasa sannan wani lokacin in zan je kasuwa bana tafiya a ƙafa, ina hawa mashin saboda tsaro. Bana so in gaji sosai. Idan nayi tafiya a ƙasa naje kasuwa ina gajiya da wuri. Shi hakan yana hana ni siyayya, amma kuma in de har naje a abin hawa zan samu sauƙi. Amma sai de matsalan babu wurin parking. In de har zanje a ƙasa babu wurin, a abin hawa babu wurin.

Me kake ci a wurin aiki? Abinda nakeci a wurin aiki, ina cin shinkafa ko tuwo. Mafi yawancin abinda nafi ci kenan tuwon ma nafi ƙosarwa saboda shinkafa leƙa gidan kowane kome shi akwai shi amma tuwon yafi ƙosarwa. Saboda haka inacin shinkafa da tuwo. So nawa kake ƙarfafa gidan ku? Ina ƙarfafa gidan mune ta hanyoyi dama aƙalla sau biyar a rana. Inayin shara, ina wanke komai da komai sannan inzo inyi mopping. Wannan duk abune wanda ya zama dole ma a gareni a ɗakina. Didda de ba nine nakeyin na gidan gabaki ɗaya ba amma na ɗakina ni nakeyi. Ina share ɗakina sosai, ina wankewa, ina gogewa, ina kuma tsaftacewa ina kuma tsarkakeshi. Allah yasa mu dace sosai sosai.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana shuka tsire-tsire a gida? Ina shuka tsiro-tsiro a gida saboda tsiro-tsire a gida yana ƙayata gida, yana ma gida kyau, yana sa wuri yayi kyau, yayi fes. Wani maka ga yana yin ƙanshi, wani ma kuma kaga yana yin kyau a ido da dai sauransu. Tsire-tsire a gida abu ne mai kyau. Kariya ne kuma ga wasu abubuwan da dai, yanda de zaka sa gida yayi kyau. Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka aƙalla duk lokacin da na tashi, lokacin da na gama kwana, daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Duk lokacin wanka na, zan yi wanka in fita, in kuma da daddare ne ina yin wanka idan na dawo. In kuma da ranane, zan yi wanka na da rana tsaka. Wannan lokacin, lokacin wanka ne a gareni.

Sau nawa kake kallon madubi? Adadin da nake kallon madubi ba shi da adadi. Na sha kallon madubi fiye da ya dace da ni. Ina kallon madubi aƙalla sau bakwai a rana ko kuma in ce sau biyar a rana. Saboda kallon madubi shine zai sa ka dubba ka gani ka yi kyau ko ka fi kyau. Hanyar da muke shafa gashin man gashi, to hakan zai sa dole mu kalli madubi. Hmm, kallon madubi ba haramun bane dan aa shi ko wani abu ne na ganin dama wanda shine zaka bi bayan yin yarda da shi. Amma wani abin ya fito ma a fes ka, za ka gani domin kara kanka da dai sauransu domin ka ɗaya ka bi lissafin abin da kyau. Kana fison shinkafa ko tuwo? Gaskiya nafi son tuwo saboda shinkafa leka gidan kowa ne. Ko da yaushe akwai shi ko da yaushe kuma munaci. Amma kuma shi tuwo abu ne na marmari wanda ya ma fi ƙosarwa. In za ka ci tuwo, za ka ci ƙoshi a kan shinkafa. Kuma sannan mafi yawancin mutanen ayan sun fi son shinkafa ba sun fi son tuwo ba shinkafa ba. Sun fi son abin da zai aa manyan mutane masu kuɗi sun fi son tuwo ba.

Ina da MTN dina. In kuma bani da MTN, haka zan zo in gama kumbari kum bara, yana har abiyan. Kana rera waƙa lokacin wanka? Ina rera waƙa lokacin A'a, bana rera waƙa lokacin wanka. Saboda rera waƙa lokacin wanka haramun ne ma a cikin bayi. In fact ma, lokacin bayi da katse cikin bayi kana surutu haramun ne. Duk abin da ya shafi magana a cikin bayi, in dai bata zama dole ba, to haramun ne. Saboda mala'iku rahman suna baƙo farar bayan suna rubuta ma abubuwan da kake yi don nan sama rahama. To in kuma matuƙar ka na yin abubuwan da bai dace ba, kana ƙoransu, ba sa gama a wurin. Saboda al'amarin Shaidan ya raga ya shigo. Kana mussafa da mutane? Kana massafaha da mutane? Ai, massafaha da mutane wannan abune wanda ya zama dole ma mu a musulunci. Muna massafaha da mutane sosai. Muna gaisawa nan hakan zai ƙara ƙima a gare ku, zai ƙara nasarori sosai a gare ku.

Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci? In har dai za ka iya tambaye shi kana iya dafa abinci, to ka gama da shi. A wannan lokacin in ka tambaye shi kana iya dafa abinci, ya ce eh ina iya dafa abinci saboda dafa abinci a gareni ya zama wajibi. Bani da mata, bani da yara, bani da ƙannai, bani da yayye, ni kaɗai ne nake zama a wannan garin. To ka ga, dole in dafa ma kaina abinci. In na koma garina, wannan ba ma sai na ɗaukar tukunya ba. Mata na ko yarinyata ko yayata ko ƙanwata za ta biyo min garki saboda wannan bani da matsala. Amma matuƙar ni zan yi da kaina, ba zan iya ba a can garin mu. Amma a wannan garin zan iya saboda abune wanda ya zama dole, wanda ya zama dole a gareni. Ba matsala. Nawa matashin kake amfani da su? Matashin da nake amfani da su guda biyu ne, wanda yanzu haka ga sunan a tare da ni. Matashi guda biyu sune abin amfani, ah, guda ɗaya kuma ina sashi a kaina, a ƙasan kaina. Guda ɗaya kuma ina sashi ta gefen cikina inɗin rubda ciki, inɗan ji dadi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Ina zuwa aiki lokaci daidai, bana fashi kuma bana fasan in fara yin fashi. Zuwa aiki lokaci daidai ina yin shine misalin ƙarfe takwas ko takwas da rabi, sai in muka je sai mu fara aiki ƙarfe tara. Daidai wannan lokacin ne nake zuwa aiki nake gabatar da aikina sosai kuma ina jin daɗin haka. Kuma hakan ya samo nasaba da asali ne ga yadda shuwagabanninmu suke mana. Sun saba zuwa aiki da wuri basa fashi, saboda haka muna koyi gare su yadda zamu dinga zuwada wuri. Ina ga hakan shine zai bamu dama muma mu rabauta wanda suke ƙarƙashinmu, wanda suke ƙasanmu sufahim, ci yaya ake yi, yaya rayuwar take. Hakan yana da matuƙar tasiri da kyau a gare mu. Na gode sosai.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro shine kada takalmana su lalace ban da koɗaya, kada a ce abdulmudallib da na ba wa haɗin takalmi ya zo ya ƙi, to ina jin matukar tsoro a wannan lokacin. Duk abin da zai shafi, uhm, rayuwata na rashin jin daɗi ina tsoronsa. Abin da kuma zai shafi rayuwana na jin daɗi, shi kuma nake maraba da shi. Shi tsoro fa a Musulunci, uhm, akwai wanda aka halas sa shi. Amma dai bakowanne bane yake halaal, akwai tsoron da yake haramun, akwai kuma tsoron da yake halaal. Duk wani tsoro na jihadi a Musulunci, wanda zakai yi jihadi wannan bai dace ba. Ba a tsoro a cike lamarin shi, duk abin da ya shafi jihadi ana yin shi ne kai tsaye. Sannan kuma ba a nuna tsoro a, a zahiri. Yin hakan zai sa ka zama rago, ma zai sa ka zamanto, ba ka da wani abu da ya shafi hakan na godiya.

Kana sanya bel kullum, ba kullum ne ke sanya bel ba saboda shi bel ana sa shi ne da ƙananan kaya. Ni kuma ba wai ƙananan kaya muke da shi gabaki daya ba. Ƙananan kaya yana ɗan ƙadanne, in dai har zan ƙananan kaya to zan sa bel, abuwa. Mutukar zan sa manyan kaya saboua baya nan bel saboda shi bel ana sa shi ne kowai a ƙananan kaya, jeans, chinos ko wadda ta wandon da ya shafi wanda ya yi ma yawa amfaninsa ki gama.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yadda nake daidaita aiki da rayuwa, ina daidaitawa ne ta fuskoki ta hanyoyi da dama. Hanyoyin da mutane za su yi amfani da shi kuma za suji daɗinsa sosai. To ta nan, ne na ke daidaita aikina da rayuwa? Don har nan daidaita haka, zai sa in gane wane abinci yake sa ka ji daɗi. Abincin da yake sa ni in ji daɗi shine kamar haka, daidaiton aikina da rayuwata da kuma cin abincin da zanyi wanda zai sa in ji daɗi. Ina son abincin gargajiya, abincin da manyan mutanenmu tsofaffinmu naɗa suke ci. To shine abincin da yake sa ni in ji daɗi a rayuwa. Ina matukar alfahari da hakan domin same abincin da zan ci cikin lamana cikin jin daɗi da walwala. Hakan yana sa mutum ya diga baki idan ya fi son abincin da zai ci a wani lokacin cikin, ah, jin daɗi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka sha fi ma-- da suke fi muhimmanci? Su ayyukan da suka fi muhimmanci, ina tsara su ne da fannoni da dama. Ina samu manya-manyan ma'aikata na da suke tare da ni, in ba su wannan ayyukan da suka fi muhimmanci domin yin su cikin sauƙi, yin sa cikin lamuna da kuma jin daɗi. "Kuna da fanka a rufin ɗaki?" Eh, ina da fanka a rufin ɗakin. Don yanzu haka ma shi na kunna kuma ina jin daɗinsa. Ina amfana da shi musamman lokacin zafin nan. Abin da ya shafi zafi, sauro ba na son sa. Saboda fanka a rufin ɗaki yana da muhimmanci, yana da matuƙar tasiri. Za ka dinga ku je dinga kora maka sauro. Zai kora maka duk wani ƙura ko dai sauransu. Jiya ma za ka ji iska yana shigan ka ko dai yaushe. Ba tare da takura ko na kasabbun haka ba kuma ba zai sama ciwo ba. Sai dai ya danganta da lokacin da ka ci kunna fanka. Idan lokacin sanyi ne, kawai ka je kaɗa kunna fanka tu ba za ka taɓa jin daɗinsa ba, zai sama ciwo. Amma in har lokacin zafi ne ka kunna fanka, za ka ji daɗinsa sosai.

Yaya teburinku a wajen aiki yake? Teburinmu a wurin aiki yana da kyau, yana da girma, yana da matukar tasiri, yana da fadi sannan kuma, ah, an yi shi na garin katako ne mai kyau aka sa masa domin gudun kada ya karye kuma kada yai saurin lalacewa. An maida su kamfani. Kana jin tsoron ƙwari? Ina jin tsoron ƙwari sosai saboda tsoron ƙwari ya halasta ma ka ji tsoron wasu ƙwarin. Ya danganta da irin ƙwarin da suke magana. Amma magana, amma ƙwaro na cinnaka kunama da dai sauransu. Waɗannan ƙwarin dama dole a ji tsoron su. Amma abin da ya fi kusu, ah, shi sha zumamu da dai sauransu suma duk ƙananan ƙwari ne wanda ba a jin tsoron su saboda basa cizo kuma basa wani, ah, wani munantawa ko kuma nasaba ko kuma cika wannan annoba a ciki. Ba kowane ƙwari wani ake jin tsoron shi. Wasu ana jin tsoron su, wasu ba a jin tsoron su. Saboda haka teburin mu na wurin aiki yana da kyau, yana da girma kuma yana da fadi. Ina son sa kuma ina alfahari da su.

Mene ne abin da yake ci don nishaɗi? Abubuwan da ake yi don nishaɗi suna da yawa. Taɗi da budurwata, to wannan abu ne mai kyau wanda zai sa in yi nishaɗi sosai. Kuma hakan yana matukar ƙayatar da ni, yana jan daɗi sosai, zama da budurwata da kuma dai sauran al'umma indai har muna fira. To hakan yana nishaɗantar da ni kuma ina jin daɗi sosai. Ina alfahari da haka, na gode sosai. Shi kuma nishaɗin na gode shima.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki saboda ajiye fanka a rufin ɗaki abu ne mai kyau. Yana ɗaya daga cikin abin da zai kore ma dukkanin zafi, ka ji iska yana shigan ka a kowani lokaci, sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kore sauro kuda da dai sauransu. In har fankan ka a rufin ɗaki yake, ka ƙure shi ka kaishi lambar karshe cikin gudu, to zai sa ya kore ma sauro sannan kuma ya kore ma zafin da yake damunka. Ina da matuƙar alfahari a kan fankan ɗakina, kuma ina jin dadin amfani da shi sosai sosai. Menene mafi mahimmanci a cikin abokantakan ka? Menene mafi muhimmanci a cikin a-abokantaka? Abin da yake mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine riƙon, shine gaskiya da riƙon amana. Duk wanda zaka zauna da shi, ze riƙe ka da riƙon amana. Gaskiya yake faɗa ma, da kuma dai duk abin da ya shafi tasirin rayuwar abota, ya kasance a kwai amana a tsakaninku. Ya kasance a kwai gaskiya a tsakaninku. Kuma babu tsoro da cin amana da rashin yarda. Indai har mutum zai yarda dakai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautar da nake son bayarwa shine yau, in ga na ba da kuɗi, yau in ga na ba da kuɗi, na tausata ma wanda bai da shi. Shi wannan ya daɗe daga cikin abun da mutane basa gane wa. Indai har ka ga mutum a nishani akan kuɗi, to tabbas zaka rabauta. Indai har mutum za ka ba shi, to tabbas ka gama da shi. Kuma bayarwan ya danganta da irin wanda zaka bawa. Ka ba wa wanda ka tausaya masa ko kuma wanda ka, ya amfan ye ka cikin bin da'i da lamana, mataƙar bisanmu a addinin musulunci ba, to wannan sune ake bawa kuɗi. Sannan kuma ake bawa kyauta irin ta kuɗi. Amma kuma wanda aka san haka ne, to ka ƙiraye su ka je ma ba su. Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci. Saboda tafiya kasuwanci abu ne mai kyau. Kuma ina jin daɗin sa ina alfahari da haka. Shi tafiya kasuwanci ahh, Manzon Allah Sallallahu alaihi wa sallam a lokacinsa shima ya tafi fatauci ya tafi kasuwanci. Saboda haka kasuwanci ko a-

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yadda nake shaƙata lokacin hutu, ina hutawa ne sosai a tsibirin lambun gidana. Ina zuwa cikin lambu na gidana, in zauna in sha fiye da, ɗa jarida in karanta, in kaina abokai na na Nesa da kusa, su zo muyi labari muyi hira cikin dare da sauransu. Wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abun da yasa nake jin daɗin shaƙatawa. Sannan kuma ana yi, ana siffin shayi mai daɗi, shayi mai zafi. Hakan zai sa mutum ya kasance cikin farin ciki lokacin da yake shaƙatawa a hutu. Kana, kana amfani da kunnen waya? Ina amfani da kunnen wa musamman da naje kudu ina tafiya a hanya ko kuma ina tuƙi. Duwanna abun yana ɗaya daga cikin abun da yasa nake amfani da kunnen waya. Kuduri mai kyau mai ƙarfi shi ke sa mutum ya rabauta. Wannan kunnen waya yana da matuƙar tasiri musamman idan kana kallo, ba ruwanka da sarƙe wain igiya, ba ruwanka da tsayawa da dai sauransu. Shi dai ko wanna shi dai asa masa caji abun kunne waya.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Yadda muke aiki tare da ƙungiya shine bin ka idojin aikin, don tabbaci akan yaya ƙungiya take. Wata ƙungiya tana da kyau, wata ƙungiya ban ta da kyau. To amma indai har kuna aiki tare da ƙungiya, to an fi samun, uhm, security, an fi samun damammaki sosai. Musamman idan ƙungiyar ya shafi, ya shafi gwamnati. Gwamnati tana zuwa sosai wurin ƙungiya ta amfanar da su. Tana zuwa wurare da wuri ko a daga baya, tana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. To, ai matukar in dai har za mu yi aiki a ƙungiyar ce, dole mutum ma yaxo da wuri. Kuma zuwa da wurin, wurin aiki yana da matukar tasiri. Ƙungiya tana jin daɗin hakan kuma tana alfahari da haka. In dai har an zo da wuri, mun fi ɗage wa mu yi aiki cikin lumana da jin daɗi. Hakan yana da kyau matuƙa. Yana da matukar ƙayatarwa a dunga zuwa aiki da wuri.

Yana da daɗi, yana da kyau. Kana shan madara? Ina shan madara saboda shan madara abu ne mai kyau. Yana gyara fata, yana gyara yanayin karsashin jikin mutum, yana kuma wanke ƙwaƙwalwa. Yana sa hadda ƙwaƙwalwa tana nazari cikin jan daɗi da kamala. Ina shan madara sosai musamman idan na samu. Ta ba na yi masu wasa gaskiya. Shan madara yana da daɗi, yana da kyau kuma a rayuwa ka kasance kana shan madara, abu ne mai daɗi. Ina shan madara kuma ina so in cigaba da shan madara domin kyau, domin fata tayi kyau, domin murya tayi daɗi.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Yadda nake jin damuwa, abin da nake, ina zuwa muyi aiki ne da ƙungiya. In muka je muke aiki da ƙungiya, duk wata damuwa ta takau yace. Ina jin daɗi sosai, damuwa tana tafiya. A duk lokacin da ka tsinci kanka cikin ƙuncin rayuwa, ka zo ka canza al'amuranka. Kamai da komai ba komai ba, ka ci gaba da harkokin lka. Kana, kanayin abubuwan da ya dace, to tabbas za ka ji, uh, lokacin damuwa ta tafi. Za ka ji duk ko ra wani damuwa da yake tare da kai. Kuma hakan abu ne mai kyau. Indai matuƙar za ka yi, ka ji damuwan ka ya tafi. To wannan abun yana da kyau a musulunci. A ringa duba al'amarin, mutane a dena yawan sakin mata, ballagaza ana tafi abar su. Amma in har dai za su yi fita, to duk wannan damuwa na su ya kauda.

Wani 'ƴa'ƴan itace kake fi so? 'Ƴa'ƴan itacen da nake fi so na fi son apple, banana ko ayaba. Aful, ayaba ko abarba ko kuma kankana. Da duka ma dai babu wanda bana so. Ko wanne kuma ina ci, kuma ko wane ice cream shi ma aka bani ina sha.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Gaskiya, abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki ina yin abu da dama. Ko dai in ɗauka wayata in ci gaba da zanna jamme ko kuma in fita hira wurin abokai ko kuma dai gaba ƙiɗi in can da duk abubuwan da yake faruwa a gareni. Matuƙar babu wutar lantarki komai yana kasancewa na rashin daɗi, babu daɗi. Amma indai har akwai wutar lantarki komai ya fi tafiya daidai. Wutar lantarki abu ne mai daɗi, abu ne mai kyau wanda idan an kawo muku za ku ji kana jin daɗinsa sosai. Za ka yi abubuwan ka cikin jin daɗi, ka yi abubuwan ka cikin nasara da walwala saboda da wutar lantarki ake goge kaya, da wutar lantarki ake wanki, da wutar lantarki ake yin abubuwa da dama. Wutar lantarki ake yin girki to ka ga rayuwa idan babu wuta, babu wutar lantarki ba za su taɓa tafiya daidai ba. Hatta wayoyin da suke caji yake sauran su. Wutar lantarki duniya ne.